Kana iya tsalle igiya? Na gode da wannan tambaya taku. Eh, ina iya tsallake igiya amma ya dangantaka da tsayin igiyan. In yana da tsayi sosai ba zan iya tsallekewa ba amma na indai har baya da tsayi sosai zan yi duk iya bakin ƙoƙari na na tsallake wannan igiyan. Domin a makaranta akwai wasannin da ake mana na tsallake igiya. Wannan tsallake igiyan shi ya horas da ni har na iya tsallake igiya. To, hakan yakan sa duk wani igiya da aka sa don iya tsalle in tsallake shi. Wannan shine amsar tambayar ku a takaice. Na gode.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Na gode da wannan tambaya taku. Eh, tabbas ina shan ruwan 'ya'yan itace musamman ma na aful ko abun da muke kira da Hausa tuffa. Akwai ruwan abarba ina so ina sha, akwai ruwan lemu, akwai rake kam ma ai shi ru ruwa ne ma gabaki ɗayansa, sai tukanshi. Akwai duk wani 'ya'yan itace mai ruwa ina so ina sha, ko amma ana matse mana ruwan muna sha. Wannan shine a takaice, in kuma ba a tace ba, bayan da dami mu kan sha ko mu kan ci tare da shi ainihin 'ya'yan itacen.

Wane launi bangoginku suke? Na gode da wannan tambaya. Haƙiƙanin gaskiya, launin bangoginmu kalar ruwan ɗaurawa ne ko kuma in ce kalar ruwan ƙwai, ah kuma duka ɗakin gidanmu haka yake. Ba ragi ba ƙari. Amman muna shirin canja launin bangoginmu a yanzu, za mu mai dashi launin da ke da duhu kamar launin ruwan toka. Wannan shine bayanin a taƙaice. Fatan kun gane yanda na fito da fuskan abun. Na gode sosai, sosai. Na ƙara godiya.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Na gode da wannan tambaya Taku. Eh, ina sayan kaya a yanar gizo amma dai akwai matakan da nake bi kafin na sai kaya a yanar gizo. Yanar gizo, 'yan damfara suna amfani da shi su damfari mutanen da ba su saba siya da sayarwa ba, sai su musu wayo ko su yaudare su su tura kuɗi. Suna jiran kaya ko saƙo, amman daga baya sai ba za su ji ko ɗaya ba. Sakamakon an yarda da su amma su yunƙurinsu su cuci mutum. Wannan shi ne dalilin da ya sa wasu ba sa sayan kaya a yanar gizo. Amma ni kam ina sayan kaya a yanar gizo, sai dai ko in bani da kuɗi ko kuma kasuwan bai mun ba. Shi ne kawai.